Eh, eh ina koyan yaren Turanci domin, ina koyan yaren Turanci domin hada-hada da kasuwanci da abubuwan da ke tafiya a kasa. Yanzu idan ba ka koyi Turanci ba kai ba komai bane a kasa. Shi yasa nake da burin in koyi Turanci. Shi ne yasa ina so in koyi Turanci.

Eh ina bin ka'idojin aiki saboda shi bin ka'idojin aiki shine doka. Idan baka bin ka'idojin aiki za a yi ma koran ka daga wurin aiki, sabida bin ka'idojin aiki shine darajar aikin ka.